Eh, ina sabonta shirye-shiryen kwamfutata. E, ina sabonta shiri-shiryen kwamfutata. Ina kakkabe kwamfutata in goggoge ta in sha-share ta. Ina sabontawa kullum. Ina sabonta kwamfutata. Ina gyaggyara ta in sabonta shiri-shiryen kwamfutata.

Unguwar mu, yaya unguwar mu take? Unguwar mu akwai yara, unguwar mu akwai shara. Ni ina ghetto area ne, shiyyamu akwai yara dayawa. Unguwar shiyya mu bata da kyawu sosai.

Yadda nike yin tafa da hannu biyu nike yi. Yadda nike yin tafa da hannu biyu nike yi a tahin hannuwana in tattafa. Ladi barka da kwana. Ladi barka da kwana. Alhamdulillah.

Ina kawo ma gidanmu idan na yi sana'a. Ina kawo wa gidanmu idan na yi sana'a. Idan na fita na nemi kuɗi, in kawo gidanmu, gidan ku. Idan na je na samu kuɗi, na yi aiki, in kawo gidanmu. Ina kawo gidanmu idan na yi aiki.

Abin da nake yi ina jin damuwa shine tasbihi. Ina yin subhanallahi idan ina cikin damuwa. Ina yin, a lokacin damuwa ina karanta la ilaha illallahu. A lokacin damuwa ina karanta la ilaha illallah.

Irin ƙasar gidanmu yake shine jan ƙasa ne. Irin ƙasar gidanmu yake shine ja ne. Irin ƙasar gidan ku da yake da shi ja ne. Irin ƙasar gidanmu ja ne. Ƙasa, gida, ja ne.

Ina neman izinin hutu ta hanyar tambayar na gaba gare ni. Ina neman izinin hutu wajen maigidana. Ina neman izinin hutu a wajen shugabana. Ina neman izinin hutu a wajen shu-

Ina magance koke koke ta hanyar taimako. Ina, ina magance koke koke ta hanyar sauraron jama'a da ba su haƙuri. Magance koke koken jama'a.

Eh, ina da manufa a wata-wata. Ina da manufa a wata-wata ta in samu kuɗi in tara su. Ina da manufa a wata-wata wadda nake so in samu kuɗi. Ina da manufan a wata-wata wadda take sa ni jan daɗi. Ina da manufa a wata-wata wadda take sa.

Na fi son AC. Na fi son AC. Wallahi wani marina muka yi. Ma'anin ɗan ga sabo, sabo nawa na ji ma yana yi. Na gani. To in tsare sauka yi to da shi.

Dangantakata da maƙwabtana lafiya lau take. Lafiya lau dangantakata da maƙwabtana take.

Na fi son zama a tabarma. Na fi son zama a tabarma. Na bi ta Allah, na gano Allah ya taimakan ne, ne ma ni nanga. Walla to garin gaba su yi ne wallahi. Just sai da kamun su hakki ne wallahi, suna ta bani ina na hauka. Ni kuma ina hauka nan. Yanzu an bani wannan na hauka. Eh, to sanda an kawo wanga, shi aka yi. Na ce ga wannan an turomin shi daga Kaduna wallahi sai shayar da ke son haƙi. To ni sau guda na taɓa siye sai wanda aka bani. Sauro ɗin yana nan yana ta'aje abina. Mm.

Ina yi, ina kiyaye kalmar siri a ɓoye a wayata. Ina kiyaye kalmar siri a wayata.

Eh ina iya bada barkwanci. Ina iya wasar barkwanci.

Kafofin watsa labaran da nake amfani da su, kafofin watsa labaran BBC, kafofin watsa labaran Bang, Bangwat, kafofin rariya.

Ba na yin hansari lokacin barci. Ba na yin harsashi lokacin barci. Ba na yin hansari lokacin bacci, lokacin barci.

Abin da nake yi farko lokacin da na isa ofis shine sa hannu, register. Lokacin da na isa ofis ina yin sa hannu register.

Lokacin da babu wutar lantarki, ina amfani da waya. Lokacin da babu wutar lantarki, ina amfani da waya. Nawa kun ga ɗi wallahi? Nan Allah of the of the day aka tura shi. Yanzu Allah ya doya wata yana isan wani rubutu ba nan gari. An maksi maksi ne. Allah ya daka sani in dawo a dauka tatti.

Ina taimakawa mutane ta hanyar ba su abinci da taimakon su gehen aiki. Kanyi arba'in da.

Ina yin wuta da itace. Ina yin wuta da itace. Ina yin wuta da itace. Zan ga ɗan boko wallahi ya shige ni. Boko? Boko mi? Baba shi za kau ta? Babu. Babu bokon da ya wuce wallahi.

Launin labule fari ne, launin labule fari ne. Launin labule na fari ne. Wallahi za su bari na siya bulo kwara dubu uku a hannun.

Nafison yanayin zafi. Nafison yanayin zafi. Duk motar duk yadda ya rayu. Duk yadda mutanen garin ga ya rawaya, yace motar wasa. Ko aminin ka kawai.

Ina koyon fasaha da faratikal. Ina koyon fasaha ta hanyar koyo da kallon bidiyo. Ina koyon fasaha sabo. Ina koyon fasaha sabo a waya.

Kak kafa maka baya. Wanda yake kakkafa mini baya uwata da ubana. Ubana shine yake kakkafa mini baya, yake riƙa mini baya.

Ina gaishe wa mutane in ce sannunku, ina kwanan ku? Yadda nake gaishe wa mutane shine ina kwanan ku ko barka da kwana. Yadda nake gaishe da mutane shine ina kwanan ku ko barka da kwana.

E, ina yin musaffa da mutane. Ina yin musafaha da mutane.

Nafi son ice cream mai sanyi na aful. Nafi son ice cream na aful. Wallahi al'ada nan ta ban sha'awa ta kano Wallahi akwai sadaka. Wallahi shidda, yaron sihar ga mata mace aure wallahi ta turo min tana roko. Wallahi akwai wadda muna zane a nan. Na za ta ɗau kuɗanta, wallahi in ka ba wa abinci Kuma abin da ya zaluntar, in sun ka ba su wa an sa a kai saboda an san, saboda Allah na su da kai. Nan da ka kawo da abin ka, sa ka- Munan ba aladarmu taba. Da kai wani abun nan ka gane ko, ya zama abin iini, tambuwal, ka sa idon ci gare su. Ka sani a ci garesu makaranta sai da, sai da ni makaranta na yi. Na Islamiyya? Wai, wata ta da ta sauka, sai uwayenta sun kai donin canza. Sun ka kawo.

Eh muna da fanka a rufin ɗaki. Ina da fanka a rufin ɗakina. Wanga magana da kayi mun nace abin da ya sa ko gobe an kawo mana abinci ko shinkafa ta sai mun.

Wayata na cika ajiya. Eh wayata ta cika ajiya. Wayada ta cika ajiya.

Ina ingantashi sosai. Ina ɗauka ta da muhimmanci don ba ni da abin da ya fi shi. Ina inganta aikina sosai da sosai.

Muna fara aiyukan da suka fi mahimmanci gareni domin in fara yanzu.

Bana busa tsaki. Bana iya busa saki. Bana iya busa saki. Babu ko da zatayi gaskiya da. To ai dama abin duhu an da an nema saboda duk mafi yawanci tobasaiyi nane,.tobasaiyi nane donshi daina ehmm.

Ina daidaita aiki da ruwa domin ina haɗa su in sha wajen yin aikina. Wallahi hakani ina son kai hakanan gaskiya. Don ka san tana son hakanan. Ina wajen da daren nan. Abun da na damu cewa shi bai bamu aji sau tar aji a jibi. Rago ya aika mana. Kuluwa. Na cewa mijin ina kule. Wallahi, cewa yai bai ba shi ita kaba. Wallahi, ko ni na so in samu abin da na bata wallahi. To ni yanzu asassa ne daga ita. Ni hajiya yanzu dadewa nikeyi ban gani ta.